Ina mika jiki da safe amma ba kullum ba. Saboda wata zuben idan ban tashi da wuri ba kuma aiki ya min yawa bana samun dama. Amma dai in loku ran da nake da aiki nakan mika jiki kuma ranar da na mike jakina, jakina yana min daɗi. Walwalan ranan ma daban ne.

Muna da madubi guda daya a waɗakan guda daya garin sai kuma madubi na bango kenan, sai madubi na hannu kuma muna da guda huɗu a gida. Guda biyar kenan, na bango daya sai na hannu guda huɗu.

Gaskiya ba na yin harsashi lokacin bacci. Na kan ji dai wasu su kan ce su na yi amma ni dai ban taɓa yi ba kuma ban san ya ake yi ba. Amma dai mutane da yawa su kan yi amma ni dai ba na yi, ban taɓa yi ba.

Unguwarmu ta kasance bayan gari can, wurin eriyan mu shuru, ba mutane sosai sannan gidaje ba a matsatse suke ba a wawware suke, kasancewan ta bayan gari wani gurin an yi gini wani gurin kuma akwai gine-ginen da ba a kammala ba.

Ina son zama kusa da taga saboda iska, musamman idan babu wuta. Ina jin daɗin zama kusa da taga. A yanzu haka ma inda nake ɗaukan muryar nan a kusa da tagar nake. Sosai kuwa ina son zama kuma ina yawan zama. Zan ma iya cewa kusan wurin zama nake nan.

Ina son ɗaukan hotuna domin ɗaukan hotuna yana sa ni nishaɗi, musamman idan ina zaune bana komai, in ɗauka ko in ba da a ɗauke ni. Gaskiya ina son ɗaukan hotuna, yana nishaɗantar da ni musamman a lokacin da bana komai.

Muna kare kanmu daga sauro da amfani da rigar sauro wanda turawa ke ce ma shi net. So in dare ya yi, mu kan sa shi a gadon mu mu rarrafe ko kuma mu saka magani ko mu sa magani mai hayaki ko mu sa na feshi.

Idan naga mutane wa'inda suka girme ni nakan ɗan tsunkuya kaɗan, in gasshe su. In kuma wa'inda muke tsaraku ne, nakan gasshe su a tsaye. In kuma wa'inda na girma ne, nakan jira in ga ko za su gasshe ni. In ba su gasshe ni ba, sai na gasshe su kuma na musu gyara. A taƙaice dai ina gasshe da mutane, wa'inda suka girme ni da ladabi.

Ina yin ciniki a kasuwa sosai, musamman ni matar aure kuma ban da ɗa, kuma ban da ɗan aike. Mijina ba mai zama ba ne, to ni ne mai zuwa kasuwa domin siyayya. Ina zuwa ciniki sosai a kasuwa kuma sannan na samu hikimomi na zuwa kasuwa, sanin farashin kaya da sauransu. Duk zuwa kasuwa ya koya mun.

Ina jin hayaniya idan mutane na wucewa ko ina je kasuwa ina jin hayaniya ko idan ana faɗa ko idan yara suna wasan banza ko idan wasu suna musu suna ɗaga murya ko idan wasu suna karatu da ƙarfi to duka ina jin hayaniya.